Eh, ina sauraron rediyo a kullum. Musamman idan na tashi da safe, nakan saurara ne na ji labaran kullum. Idan kuma ba haka ba, nakan tashi ne a yini na sauraron rediyo. Sauraron rediyo yana da mahimmanci a gare ni saboda daga nan nake samun wasu labarurruka masu nishaɗantarwa wanda hakan ya janyo dole zan maida hankali wajen sauraron rediyo a ko da yaushe. Sauraron rediyo yana da mahimmanci a gare ni saboda ina samun labarurruka musamman na duniya wanda ba ta hanyar rediyo ne kawai. Za ka san wannan labarin saboda suɗin jarida ne suna bincike domin su samo labarin da yake wakana. Kai kuma a gida kake, bata yanda za a yi ace kome ka sani amma ta dalilin sauraron rediyo za ka iya sanin waɗannan labarurrukan a ko ina kake a faɗin duniya. Wannan shi ne.

Eh yadda nake tafiya zuwa wurare daban daban ya danganta da ina zanje. Dafari idan zanje akwai wani gari ana ce mar jigawa. Idan zanje jigawa na kan yi ƙoƙari na tashi ne da sassafe. Domin tashi na mai da hankali wajen na tabbatar na gama komai da wuri. Akan zai sa na samu na gama duk abin da nake so akan lokaci. Sai kuma ya danganta ne da inda za ka je gaskiya. Saboda wani gun idan za ka je sai ka je ka biya kuɗin kujera kafin lokacin. Wannan ne ya sa ba ko da yaushe za ka na yin tafiye tafiye ba. Sai ka lissafa da wannan ranar tukunna. Wannan shi ne kuma hakan zai taimakama wajen yin abubuwa da dama da mai da hankali yin aikin ka akan lokaci.

Kana iya aiki bayan lokaci, eh na iya aiki bayan lokaci zuwa lokaci. Saboda idan aka ce baka aiki zuwa lokaci zuwa lokaci abin ba zai ma kyau ba kuma baka ji daɗin yin sa ba. Wanna ne dalilin da yasa nake aiki zuwa lokaci zuwa wani lokaci. Wasu mutanen masu tambaye ni ma, oga me yasa kake aiki lokaci zuwa bayan lokaci? Duk wani aiki da zaka yi idan diyar bazaka na hutawa ba, zaka ga abin da gajiya ko a gida za a ce mun kana hutawa aiki man ba ko da yaushe kana yin aiki a kai a kai ba. Sai na ce a a ai ba haka ba ne. Ai na yin aiki ne lokaci zuwa bayan lokaci. Kamar misali muna fito wa shago karfe tara na rana mu tashi tara na dare. To idan na tashi da safe nakan ci abinci ai nakan tashi na yi sallah, na je na wanke bakina. Bayan na wanke baki na gama komai sai na je na sayi abinci. Wani lokacin kuma ba sai na saya ba sai na dafa da kaina na zauna na ci. Bayan na ci sai na zo na share gida. Idan na share gida ko ina na goge shi da sabulu da omo kai. Dan na samu omo na goge ɗa gidan falo da tsak-- da baranda sai na zo kuma na sa abun ƙamshi na falo da na ɗaki. To daga nan sai na tashi na yi wanka. Bayan na yi wanka sai na je na ci abincin da na zuba. Bayan na ci na tashi na sha ruwa sai na kama hanya zuwa shago. To idan na je na hau abin hawa na tafi shago. Shima shago idan na je nakan share shi na goge domin tsafta tana da muhimmanci sosai. To idan na share na goge sai na zo na lissafa aikin da zanyi. Ba wai kawai idan na fara aiki da da da da da daga safe zuwa dare ba a'a ba haka nake yi ba. Kuma kar a taɓa zatan haka nake ina lissafa duk abin da zanyi. Saboda idan aka ce za ka yi aiki tun daga safe zuwa dare akwai gajiya. Sai ka lissafa zan fara aiki daga yanzu karfe tara zuwa sha biyu. To sai ka huta sha biyu zuwa ɗaya ka gama hutunka sai ka sake tashi ka ci gaba. Ɗaya zuwa ƙarfe huɗu shima ka sake tafiya hutu. Huɗu zuwa biyar ka gama ka dawo to a wannan lokacin kuma sai ka ɗauka daga biyar zuwa takwas ko tara ka gama aikin ka. Sai ka tattara ina ka ina ka, ka kashe wutar shago ka gama rufewa ka gama komai ka kakkashe komai saboda tashin gobara idan an kawo ta dare. Ka sauke wutar lantarki sai ka rufe shago ka kamo hanya ka dawo gida. Ka kamo hanya ka je ka tsadar da ɗansahu masu abun hawa na haya ka hau idan kuma kana da abin ka. Amma ni dai ba ni da abun hawa na haya, ai abun hawa na haya nake hawa. To wannan shine da na kamo hanya na dawo gida. Wannan shine jadawalin yadda nake aiki bayan lokaci zuwa lokaci.

Ka fi son miya mai zafi ko mai sanyi? A'a, kowacce ma in tazo muna ci amma dai gaskiya, na fi son ta da ɗan dume dai. Ita ba da zafi ba, ita da ba sanyi ba. Saboda hakan ne zai baka dama kaci abincinka cikin nishaɗi. Sau da yawa mutane za ka ga suna son abu mai zafi amma ni ba ɗabi'ata ba ce cin abu mai zafi. Saboda ina son cin-- ko cin abinci ne zafi ba na iya yi saboda ba na iya cin sa a yanda ya kamata ko na ƙoshi. Nakan jin kirta. To amma wani lokutan in ba ka tsaya, wasu zaka ga suna cin abinci mai zafi kuma abun da ya dame su. Amma ni idan na ce zan ci abinci mai zafi, abun zai takura mun, shi yasa ko mi na sai ya huce nake ci. Ko ruwan zafi, ruwan shayi mai ɗumi nake sha ba mai zafi ba. Ballantana ace miya mai zafi. Galibi ma na fi son miya mai sanyi saboda tafi daɗin cin abinci musamman in da nama a ciki, tsam tsam za ka iya tsamewa. Akwai mutane da yawa za ka ga sun fi son miya mai zafi. Ko a gida zaka ga wani lokacin yawanci mata sun fi son miya mai zafi. Ban san me dalilinsu na son miyan nan mai zafi ba amma dai galibi suna son miya mai zafi wanda kuma hakan ko ɗan ɗabi'a suce. Yawanci mata ma zaka ga suna son abu mai zafi wanda aka samu banbanci da maza. Amma dai gaskiya ni, na fi son abu mai sanyi bawai can sanyi sosai ba. Tsaka tsakiya, shi ba zafi ba, shi ba sanyi ba. Wannan ne ma yawanci idan za a zuba mun abinci a gida, akan seta abu daidai, da, daidai. Yawanci kuma in an zuba mun, ba naci a kan lokaci sai an kamun shi an, an fita waje, an samo yaro. Da zarar an gama abincin ma za'a sauke miyar ta huce ta ɗanyi dumi haka. Zafun ya ragu a samu kwano na a zuba mun abinci daban, miya daban. A aiko yaro ya kawo mun shago. Yaron idan ya fito zai hau abun hawa. Bayan ya hau, ya hau abun hawa, zai nufi zuwa shago ya kawo mun shi domin na ci. Ya kawo mun na yi godiya na ce musu kace "Nagode, Allah saka da alkhairi. Idan ka je ka gaida su, kai ma ga wannan ka hau abun hawa." To wannan ihsani dake wa yaran, shi yasa ba a rasa mai kawo ma abinci. Ko mun kankanta sa in an samu ka an kawo ma ka ba su. Saboda hakan ne zai ba su dama mai da hankali wajen kawo ma abinci a kan lokaci. Wanda hassali ma idan ba a kawo wannan abincin ba, ba za ka ji daɗin abun da kake so ba. Wannan ne dalili da yasa ko da yaushe ina so na samu abinci mai ɗumi ba mai zafi ba. Miya ma mai ɗumi ba mai zafi ba. A gaskiya dai magana ta ƙarshe ita ce, ba na son miya mai zafi. Na ɗan fi son ita ba mai sanyi ba, ita ba mai ɗumi ba. Ai, ita ba mai zafi ba kuma ita ba mai sanyi ba. Wanda zan zauna na ci abinci na iya sarraina ba tare da zafi ya takura mun ba. Hakan yana taimaka mun sosai wajen cin abinci na cikin annashuwa da farin ciki da fara'a cikin al'amurana na yau da kullum. Hassali ma idan baka cin abinci da sanyi ba wai sanyi can ba. A'a, me ɗanɗumi. Kana ɗan jin ɗumunsa shi dai gashi nan gashi nan. Wannan shi ne a taƙaice bayanin kana son miya mai zafi ko sanyi. A ƙarshe, na fi son miya mai ɗumi. Ita ba mai zafi ba, ita ba mai sanyi ba. Nagode.

Eh, tambayan nan taku ta fiya sarka'iya. Kana son cin abinci a titi? A'a, na fi son cin abinci a gida. Saboda abincin titi akwai almar da hana a cikinsa. Ba kowane abinci ne mai kyau na titi ba. Saboda ga ƙura, wasu ƙudaje, wasu ga mutane wannan ya zo ya sa, wannan ya zo ya sa hannu, wannan ba nika za ta ding. Kawai dai an gama ragalagala shi. Hasanina ni na fi son abinci a gida. Ba na fita na sayi abinci a waje. Indai ba dole ba ne. In kuma ya zame mun dole, akwai keɓataccen gun cin abinci mai tsabta sosai wanda suna kula da abinsu yanda ya kamata. To so, na san wannan zan iya zuwa na ci amma cin abinci a titi ba nawa ba ne. Yawan ci ko mutane sukan ziyarci su sayi abinci a titi, musamman ma gun mata da suke fitowa bakin titi su saida saboda ya fi araha. A wannan yanayi da muke ciki na rashin, na cikin rashin babu kuɗi. To idan aka ce ka je da naira ɗari biyar ɗinka za ka sayi abinci mai daɗi, ba wai mai daɗi ba dai wanda zai ɗarɗaƙe ma cikinka. Zuwa rana, da rana ma, owai da safe kaje gun me shayi da burodi, shayi da mun muƙi. Ka samu a haɗa ma shi kaci na ɗari biyar. Da rana ka sake tashi, ka nemo wata mace me saida abinci a kan hanya ko layi. Kaje ka sake miƙa mata kuɗinka, ka ce mata bani abinci na naira ɗari biyar ta zuba ma shi garau garau, abincin baƙi Hausawa ke cewa shinkafar manya. Shinkafar garau garau ana nafin shinkafa da wake. To, wannan ne ya sa gaskiya da daddare ma ka bi hanya ka samu masu awara, su ma su ba ka. Haka dai za ka yi ta bin hanya nan daga nan zuwa can. To wannan abin da za ka kawo ka ƙare gangara irin siyan waɗannan abincin takan kan titi, shine ɗanlami kaje ka yi aure. Domin idan ka yi aure ana dafa ma a gida ba za ka iya yin wannan abubuwan da suke yi ba. Wannan wai shawara ne na ba da, na maimako na, na mai ba da tarƙaicaccen labari a kan cin abinci a kan titi. Gaskiya ni ba na cin abinci a kan titi saboda kowa zai zo ya wuce kanka kana ci. Baka san waye ba. Akwai maye, akwai mai kambun baka, akwai waye ƙaza, akwai ƙazamayi gasunnan dai kala kala. To ba ka san wa za ku haɗu da shi ba. Mutum ya ɗinganzara ma ido. Hakan to ya sa ni gaskiya ba na cin abinci a kan titi. Na fi cin abinci a gida saboda ni gaskiya an fi ka mun abinci daga gidanmu saboda su ma ba sa so na ci abinci a kan titi. Ana samun yaro ya kawo mun abinci kullum da safe da ma kafin na fita. Nakan ci abinci na a gida. Da rana za a ba yaro ya kawo mun a bashi ya tsare abun hawa na haya. Yazo shago ya kawo mun shi ma yaron domin gobe ya dawo sai na ɗan ɗauki hisani. Ɗan bashi, ɗan tukwuici haka. To wannan daɗin da yake ji wajen bashi wannan abun shi yake sawa yaron gobe ma su zo. Ni ne zan kai abincin shago, ni ne zan kai abincin shago. Suna targima wayen ne? To wani lokacin mayan da ya kamasu yanzu shine kowa su uku ne dama. Yau wannan ya kai gobe wannan zai kai, wannan zai kai amma da ace ba ka ba su komai ba za su zo ba. To wannan shi ne dai abin da zan iya cewa akan ina cin abinci a kan titi ko ba na ci. Magana ta ƙarshe ita ce ba na cin abinci a kan titi.

Eh, ina son ɗakina da haske saboda idan da haske za ka ga nafa ganin komai a daidai. Amma idan aka ce ɗaki ba haske, ba abun da za ka gani. Nan dalilin ne ya sa na fi son ɗakina da haske domin na duba abun da nake so zanga du umma abune zai cutar da kai za ka ganshi. Amma aka ce ka rufe shi a cikin duhu ba ta yadda za ai kaga wannan abun ko da zai cutar da kai. Wannan dalilin ne ya sa nake son ɗakina da haske. In ba wannan dalili ba ko zan kwanta ba na kashe hasken ɗakina saboda ina san ganin haske sosai. Wannan ne dalilin yasa nake son barin ɗakina da haske a ko da yaushe. Haske na da muhimmanci sosai a rayuwar mu saboda akwai abubuwan da dole sai da haske za ka yi su. Idan ba haske ba za ka iya yin su ba. Wannan shi ne a takaice. Na gode.

Eh, yawan, a ƙwarin gwiwa yana da mahimmanci sosai wajen aikin mu. Yana ba ni ƙwarin gwiwa sosai ace ina aiki ina ga yanda mutane suke mai da hankali wajen taimaka mun na yau da gobe. Hakan zai sa, emmm, taskatar da ake mun al'umma. Hakan yana ba ni ƙwarin gwiwa sosai wajen mai da hankali wajen yin aikina. Ni kuma ina son yin aiki sosai naga ina yi, ina taimakawa ni. Wannan ne dalilin da ya sa sosai zan mai da hankali naga nayi abun da ya kamata. Kuma haske a yi, ina musu abun da ya kamata. Saboda in nayi abun ana cewa yayi, to duk abun da za a ce ma yayi ka mai da hankali ka yi shi. Wanda hakan zai taimaka ma sosai. Abubuwa da dama na bani ƙwarin gwiwa, musamman ma idan na zo biyan ma'aikatan shagona, zan ba su kuɗi naga suna murna. To wannan ina jin daɗi sosai saboda na zama sulan sa wani farin ciki. Wanda hakan ba zai yu ace kana sa wani farin ciki kuma kai ka zauna haka ba. Kuma mutane da yawa sun gamsu da ayyukan da muke musu. Hakan ne ya sa nake jin ƙwarin gwiwa sosai a aikina. Abubuwa da yawa na bani ƙwarin gwiwa a aikina. Idan ka haɗa da yanda mutane suke shiga da fuce, masu sa zuwa su caja wayar su, masu shigowa a gaisa, masu zuwa a sa, su sha iska a shagona domin akwai fanka, masu zuwa su gaida mu, masu zuwa kawo mana katin gayyata na bikinsu. Kostomomin mu dalilin aikin da muke musu ne ya sa suke jin daɗin haɗa mu da shi. Da ace ba ma musu aiki mai inganci. Ba za a ji daɗin haɗa mu da wani ba domin ya ba mu abun da yake muke bukata. Wannan ne dalilin da ya sa nake mai da hankali sosai wajen cimma ayyukana sosai na samu ƙwarin gwiwa. Wannan ne shine yake bani ƙwarin gwiwa wajen ƙara himma a kan aikina. Idan ka cire wannan kuma akwai ɗaukan ma'aikata. Zaka ga mutane sun zo sun yi ta layi. Na zo wannan ya ce ma zai zo koyan aiki, wannan ya ce kaza. To ba za ka iya ɗaukan kowa ba, sai ka ba su lokaci ka ɗauki wayan nan idan ka gama ka sake ibon wannan. To godiya da iyayen yara suke zuwa suke mana shima ya kan bamu ƙwarin gwiwa wajen muga mun taimaka ma su kuma har an zo ana mana godiya. Wannan ma ba ƙaramin nasara ba ce a rayuwa sosai kuma hakan ina jin daɗin shi sosai da sosai. Kuma ba zan so a ce wani ya kasa yin wani abun da na yi ba. Hakan ne na da mahimmanci sosai a rayuwa na. Ƙwarin gwiwa ba, ka bawa mutum ƙwarin gwiwa a kan abun aikin da yake yi. Kai, ai idan mutum ya zo ya ce ma, "Yau gashi yayi kaza, yayi kaza."

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai ma. Saboda ai suna ƙara lafiya ga lafiya ɗan adam. Wanda hakan yakan janyo ka samu natsuwa a cikin rayuwanka baki ɗaya. Idan aka ce kuma ba ka sha, ba ka samu wannan nutsuwar ba. Mana ne dalilin da ya sa nake shan ruwan itatuwa sosai. Hassali ma yawanci idan naje gona nakan sha ruwan itace sosai. Wanda zai ƙara min ƙarfin gwiwa wajen yin aiki tukuru domin na samu abin da nake so. Shan ruwan itace yana da muhimmanci a rayuwata sosai. Wanda idan nayi zai taimaka mun ta hanyar abubuwa da dama. Shan ruwan itace na maganin wasu matsaloli ga rayuwar ɗan adam. Musamman ma idan aka ce ma gashi ka zo ka sha ruwan nan. Misali ruwan itacen mangwaro, shan mangwaro, kashu, aful, tufa ɗin turawa Hausawa, tufa ɗin talaka, goruba, kanya, magarya, kananfari, rake. Ka gan ka sha rake? Shan ruwan rake na ƙara kariya daga cuta musamman masu cutar hanta. Yana ƙara lafiya sosai.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda akwai abubuwan da in baka shirya su ba, ba su ma yanda kake so ba. Hakan ne yasa dole zan sabunta abin da nake so a kwamfutana. Akwai sabon abubuwan da suke fitowa da in baka shirya su ba, ba ka sa-- indai ba ka sabunta su ba, bazai yi a wayanka ba. Akwai tsoho a kwamfuta dinka ba. Idan kuma sabbi ya fito sai ka canza su da tsofin ka, ka canza su zuwa sabibi, tsofin kuma ka fitar da su. Bance ina son sabuntawa lokaci zuwa lokaci. Wani lokacin nakan canza bayan wata biyu-biyu, wani lokacin kuma wata shida. Ilama wani lokacin nakan canza zuwa wata shida, ya danganta dai da abubuwan da nake yi zai mun ko ba zai yi ba. Nan shine.

Abincin da na fi, wane abinci ke sa ka jin daɗi? Akwai abinci na da dama da idan na ci nakan ji daɗi sosai. Kama daga shinkafa da wake, farfesun kaza, jollof ɗin shinkafa, da huwar kifi, alala, faten wake, awara, tuwon buski miyar kuka, tuwon laushi miyan taushe, tuwon masara miyar alayyahu, tuwon shinkafa miyar albasa. Wa'innan duk abinciccika idan na ci suna sa ni nishaɗi.

Abubuwan da nake shirin yi a ƙarshen mako sun haɗa da, mai da hankali wajen yin, Ooh ƙarshen mako nakan zauna ne na wanke kayana, na huta. Bayan na gama na zo na ɗauki wayata na danna, na yi ziyara wajen abokanai da ƴan uwa da abokanan arziki da sauran mutane baki ɗaya. Haka yana taimaka min sosai wajen ƙulla zumunci. Nakan kuma zuwa na duba du abin da na yi a shago na wannan sati. Daga ranar Litinin zuwa Asabar sune ranakun da nake fita shago. Idan na gama wannan kuma zan zo na kwanta a kan gado domin na tabbatar da na samu natsuwa a wannan lokacin da nake hutawa. A takaice abin da nake yi shine hutu.

Tafiya na danganta da ina zan je amma ina tafiya ta kai ta kilomita biyu wani lokacin uku. Idan kuwa na so akwai lokacin da muna makaranta farkon zuwa na wani gari ina baƙo. Ranar na haɗu da abokanai da za su tafi a ƙafa, na ce ni ma zan yi wannan tafiyar mu ka yi ta tafiya sosai ba mun gaji mu kuwa je inda zai je ni kuma. Sannan na fara tafiya na dinga bin hanya, na dinga bin hanya har na zo gida. Atakai wannan tafiya da na yi ta kai kilomita goma zuwa sha biyar. Haka ne ya sa da na zo gida a ke mun faɗa wai dan me zan na tafiyar ƙafa. To wannan ne ya sake ba ni na ke wa haba Ai tafiya ƙafa ina son ta ne domin motsa jinin jiki ne ai shi kuma motsa jiki yana da amfani. Wannan shi ne.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Na ajiye takardun aiki ne a gun da ya kamata. Ba wai kawai ina ajiye su ne kawai ba. A'a, na ajiye su ne yanda ya kamata wanda tabbas idan an zo buƙatar su na san a ina zan je na ɗauko su. Hakan yana bani himma sosai wajen mai da hankali a aikina. Kuma ya kan sa ni nishaɗi sosai. In naje na ɗauko su, na kan duba, na ajiye su ɗaya a kan ɗaya ko da an zo ɗauka, na san wacce zan ɗauka na bada. Wannan ma yana taimaka yana taka gudummuwa cikin rayuwana wajen adana takardu a wajen ajiya. Saboda idan na zo ɗaukan su, na san yadda zan ɗauke su a takaice dai a cikin durowa nake adana su.

Ya danganta da lokacin. Idan lokacin sanyi ne bai fi a share shi sau biyu ba, ai zafi ne bai fi a share shi sau biyu ba. Idan lokacin sanyi ne kuwa zaka iya share shi sau biyar ma. Ya danganta. Amma dai ina yin sa yanda ya kamata. Hakan ne ma yake bani nishaɗi wajen gyaran gida sosai saboda gaskiya ba na son zama da datti a waje. Ko ya na gani zan mai da hankali na ga na tashi na gyara gu, na goge shi. Saboda in ka ce za ka zauna da datti kusa da kai za ka zauna ka cutu ne. Hakan kuwa ba daɗi zai ma ba. Da wannan ne nake faɗa ga su nan yadda nake zauna, nake tsarkake gidana. Ina karkake gidana kaman a wannan yanayi sau huɗu sau biyar.

Eh akwai wajajen tofa yawu da yawa miyau ke nan. Ana tofa shi a ƙasa, a binne shi, ana tofa shi a ƙwata inda ruwa yake wucewa haka mara kyau amma ba a so ka tofa shi a kan hanya inda wani zai gani ranshi ya ɓaci hakan ba ɗabi'a ce mai kyau ba. Wannan ne dalilin yasa in ka gama ina tofa da miyau sai dai banda lafiya ko kuma irin zuciya na, na tashi to hakan zai sa yawanci kuma masu tofar da miyau sai irin mata masu ciki juna biyu ke nan. Amma in ka cire mata masu ciki, da wuya ma ka gama ta yana tofar da miyau sai dai haka kaki shi kuma ba a son tofa da shi saboda idan wani zu ya gani zuciyar shi za ta tashi. Amma dai inda nake tofan da miyau shine a cikin ƙasa na binne ko kuma a cikin ƙwata inda ruwan datti yake tafiya wannan shi ne.

Eh ina sanya tabarau sosai ma. Dalilin da ya sa ma unguwar mu suke ceman me tabarau. Ba ra daina ba ku labari tun daga farko abin da ya faru. Ina sanya tabarau ne saboda tun ina yaro ina son sa tabarau. Wanda hakan ya janyo mun soyayya daga wajaje da dama. Hakan ya janyo mun mutane na ce mun me tabarau. Ince na am, kaza da kaza. Saboda idan na sa tabarau yana min kyau a fuska musamman ma idan nayi kwalliya. Idan nayi kwalliya mutane suka, lokaci ma na tafi fita, sai da naje har inda zanje ana bikin sallah. Sai da naje taɓa aljihu na da zanyi. Sai wata yarinya take ce mun "Mallam me tabarau yo ina tabaran naka?" Na ce "Kai" aikwa zama bai kama ni ba. Tace me yasa? Nace na mantoshi a gida. Ai ko na tattara ina ina wa. Na tafi neman tabarau dina. Haka na gar zaya gida. Na nema mai abun hawa, na tattara, na tafi, na je na nemo tabarau dina. Kuma na ji daɗin nemo shi. Wanda hakan ya sa na ji daɗi sosai da na ɗauko shi. Na sake tare mai abun hawa ya mayar da ni. Sai da na zo gida, timm, maman mu take ce mun "nifa ai na yi mamaki." Na ce "Mamaki kuwa?" Tace "Eh." Na ce to saboda me? Ta ce mun "to ai na yi mamaki yau da ban ganka da tabarau ba." Sai na ce ba kin ga na shigo a hayya hayya fujajen fujajen ba? Na ce ai mutanen da suka mun magana a gun da na je ma suna da yawa. Kawai dai yanzun ne na ce bara na mai da hankali na zo na ɗauki tabarau dina. Tana dariya cikin nishaɗi ta ce to Allah ya taimaka. Na ce ameen. Na fita. Ina fita na sake tsayi, tsayar da me abun hawa. Na biya shi ya kaini inda zai kaini. Ina zuwa kogon. Suka ce "Haba! Fuskar ta saba da tabarau." Gashi inda ya ma kyau. Na ce to ai ni yanzu a rayuwa ta idan ba tabarau ba zan iya yawo ba. Ji zan yi kaman babu kaya in ke, na ke yawo a jikina. "Haba dai! To ya za ayi ka ce kana yawo babu kaya a jikinka?" Na ce a'a ga shi kuwa kun san ko yanda nake son tabarau. "A to ai mu bamu ga alama ba." Na ce ga alamar nan kuwa tana nuna muku. "A a to in dai ba haka ba to ya za ka ce mun idan ka baka da tabarau?" Sai na ce kaman kai ne. Na tambaye ka ya ce to. Na ce kaman kai ne yanzu ka saba cin abinci. Safa rana dare, safa rana dare. Haka kake. Kullum za ka ci abinci sau uku. Rana ɗaya amma haɗi mai kyau. An zuba ma wannan abincin, an ci ma ga abincin. Sai ka ce to kana zuwa bara, kana gama abun da kake sai ka tashi ka fice. Kuma dama wannan abincin ka san ba ka nan ba aji ma za a yi ba. Don Allah duk in da ka je idan ba nisa kai ba, ka san za ka iya dawa ba za ka da ba. Ya ce tab! Ina ma ai to ina ma zan tsallake na tattara inawa inawa na koma gida domin cin wannan abun. To na ce to ni ma haka ne saboda baba ya samar mun da shi tun ina yaro. Shi ya sa ma na samu wannan suna me tabarau. Ko yanzu da za ku ganni, da tabarau a fuska na da shi nake magana. Saboda tabarau na da muhimmanci sosai a rayuwa ta. Kuma ba wai rashin cutar irin ciwon ido ne ya sa nake sawa. A'a, kawai dai har wasu ma abokanen karatu na suna zaton kaman na rashin lafiya ne. Na ce a'a, ba na rashin lafiya ba ne. Kawai dai ina sa shi ne domin kwalliya. "Ai tabarau ina kana?" Ince a'a tabarau na fa mai tsada ne. Saboda a kuɗin Najeriya na siya shi naira dubu talatin da biyu. Saboda ina da su kuma da yawa. Akwai wanda za ka ga na siya shi dubu huɗu, akwai wanda za ka ga na siya shi dubu biyar. Amma dai wannan gaskiya sun ɗan fi tsada a cikin tabarau ina. Saboda shi baya komai. Suki ce mun kai gaskiya dala a ce ma me tabarau. Na ce to ai suna da in ce ada ɗan faɗi. Saboda yanzu duk layin mu idan ka je, ka ci aka ce wa kai ka ci wa kake nema. Ka ce malam me tabarau za'a kawo ka har gida. Ince to ka ga wannan kuwa shi ne abun da ya kamata ku sani game da kowa da kowa. Amma tabarau yana min kyau sosai kuma hakan ina jin daɗi sosai da sosai. Wannan shi ne bayani akan tabarau. Amsa ita ce, eh ina sanya tabarau. Karku ce na cika ku da surutu. Ni ɗan surutu ne da ni kuma hakan yana da muhimmanci sosai domin na wayar da mutane aka sa tabarau saboda su ma su ji daɗin yadda muke ji idan mun sa tabarau. Wannan a taƙaice ke nan. Na gode.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Kuna so ku san me nake yi lokacin da babu wutar lantarki? To, fatan kuna ji na. Abu na farko da nake yi, idan waya ta da caji, nakan zo na shiga gidan sauro saboda garinmu akwai sauro a Najeriya da za ku kawo mana ɗauki ma da kun kawo. To, abun da nake yi, nakan shiga gidan sauro, na kwanta, na samu wayata na yi ta gaisawa da abokanai na yau da kullum. Mi ta hirar duniya, mi ta fira, mi ta hira, mi ta hira. Idan kuwa aka ce da wuta, nakan samu na kunna wasa mai takalla a mu da abokanaina muna yinsa a gida. Yawanci idan babu wuta kuma lokacin idan waya ta ba ta da caji, batir babu caji, nakan samu na zo na kwanta da wuri domin na yi bacci mai nishaɗi da annashuwa a cikinsa. Wannan yana taimaka min sosai wajen cimma burikana da yawa a rayuwa saboda idan na kwanta da wuri, nakan tashi da wuri. Amma wani abu da baku sani ba idan da wuta na zo na bana kwanciya da wuri. Hassali ma sai lokacin da na gaji irin biyun dare ko ukun dare zan nemi koƙarin kwanciya. Sannan ko ina, na riga na gaji. Wannan ne dalilin da ya sa dole zan kwanta da wuri saboda na tashi da wuri. Amma kuma ba wai rashin wutar lantarki bane yake sa ni tirsasa. Sana haka sai na yi a'a. Ya din shine na ce muku da fari. Wani lokacin idan babu wutar lantarki, nakan zo na kwanta. Wani lokacin kuma mu kan zauna ni da abokanai na ko ƙannena a gida mu yi ta fira a zubo mana abinci mu kunna fitila. Mu zauna mu ci abincin nan, mu yi fira, a yi tatsuniya, su yi tatsuniyar Gizo da Ƙoƙi, tatsuniyar ruwanbagaja, tatsuniyar Iliya Ɗan Mai ƙarfi, labarin Bakan Gizo, labarin Ali ya ga Ali, labarin Kishi ya Ta. Bayan an gama wannan kuma mu kan tashi. Idan lokacin mata, 'yan uwana suna nan za mu samu mu ebo dutsi, duwatsu, ƙanana. Mu zo muna ɗan carafke. Shima idan mun gaji akwai wani game da ake yi ƴartilai a waje. Mu kan zauna ne da abokanai mai ƴartilai saboda dalilin babu wuta. Idan kuwa aka ce akwai wuta, mu kan mai da hankali ne sosai wajen mun yi kallo a TV. Tv bature. Amma kuma hakan muna daɗewa sosai. Don sai mufi awa, daƙiƙa sittin mu na yi. Wani lokacin sai mu kai daƙiƙa ɗari uku mu na kallo ba tare da mun gaji ba. Hakan ne ya sa yawanci amfani da waya yakan zamo mana muhimmanci. Dalilin da ya sa hakan ko da yaushe ma gilas ɗina yana fuska ta saboda haske yana zama illa ga idon mutum. Kuma muna jin daɗin yadda muke kasancewa muke gudanar da al'amuranmu ko da wuta ko da wutar lantarki ko babu. Wani sa'in mamanmu ta kan tambaye ni me ya sa ba ka shigo wa da wuri ne idan babu wutar lantarki. Na ce to ai gara na zauna a wajen mai fira da abokanai na saboda na san mun yi nishaɗantu tare da su. Ta ce tabbas haka ne. Ta ce kai tabbas haka ne kuma ka yi gaskiya. Na ce saboda idan na shigo ma bacci zan yi kuma kin ga gara na zauna ma. Awai ke suna gara na zauna a wajen mai fira da abokanai. Kin ga hakan zai fi yi min daɗi. Ta ce to kuma in ban da abin ka, me zai hana ka zo gida mu ma ai za mu iya yin fira da kai. Na ce kai ba zaki gane ba wani lokacin ai ba fira muke taku ba. Muna fira ne tamu ta matasan lokacin zamani. Zamanin ku kunce shi mun kuma za ku bari mu ci namu. Ta ce ka ji ja'irin yaro. Na ce a'a ba haka ba ne. Ai kin san yanzu babu wuta ko kuwa daman can zamanin ku. Ba ku san wutar lantarki ba. Mun kuma zamanin mu da ita muka tashi. Ta ce a'a to zamanin naku da ita kuka tashi mun kuma zamani biyu muka yi. To yanzu de a ta ƙai ce abun da nake yi babu wutar lantarki shine nakan shigo, ƙin shigowa gida da wuri domin zan iya yin bacci. Idan kuma na shigo da wuri, zan shigo ne kawai domin na kwanta. Wannan shi ne.

Yadda nake magance koke-koke, ya danganta da wane koke ne ya zo mun. Idan na sulhu ne, dole zan saya nayi sulhu. Idan kuma ba na sulhu ba ne, zan zan dai nemi wanda bai da gaskiya na ba shi, na yi wai faɗa a cikinsu. Wannan shine yadda nake magancewa.

A'a kana sa yinifom wurin aiki? A'a ba na sa yinifom a wajen aiki, kuma ma'aikata nama ba sa sa yinifom a wajen aiki saboda ba wai dole sai da yinifom zai nuna wai kai ma'aikacin wannan gun ba ne. A'a akwai alamomi da yawa da zai nuna kai ne ma'aikacin wannan waje.

Eh, yadda nake taimakawa mutane, akwai hanyoyi da dama, yadda nake taimaka musu. Wasu ina taimaka musu ta hanyar ba su sana'a, na koya musu sana'a. Wasu kuma na kan ɗauki kuɗi domin su je su dogara da kansu, na ba su. Wannan ne kaɗan daga ciki.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Eh, ina fita lokaci sosai. Akan lokaci nake fita wajen aiki. Saboda gaskiya bana son latti, bana son makara. Dole nake maida hankali na fita wajen aiki akan lokaci. Na ma sawa kafin lokaci duk inda safiya take zanta shi da wuri, nayi ayyukana da duka wanda na son zanyi. Nakan tashi ne da wuri naje nayi wannan aiki. Idan kuma ban tashi da wuri ba, to gaskiya sai dai idan bani da lafiya. Amma dai nakan tashi da wuri naje nayi abin da ya kamata. Domin tashi da wuri yana da muhimmanci sosai. Hakan kuma yana taimaka mun sosai wajen gudanar da al'amurakana na yau da kullum. Ko a ofis sun san bana makara saboda na ɗauki muhimmanci kuma ina girmama lokaci sosai. Ina son naga nayi kome akan lokaci.

Abubuwan da nake yi don ƙara aiki, ina buɗe tunanina ne domin na je na tabbatar na yi abin da ya dace, abin da ya dace, sanda ya dace. Amma ba zai yi a ce kawai na zauna a waje ɗaya ba, ba abin da nake kawai sai dai in kalla a kalle ni, a'a, bana wannan gaskiya. Nakan mai da hankali ne na yi abin da ya dace, saboda in faɗaɗa tunanina. Nakan je wajen abokanaina masu irin wannan aiki, domin na ƙara basira a kan abin da ban sani ba. Lokacin kuma idan na fito ofis da wuri, nakan je na samu oga, oganmu shugaban wajen kenan, ya ƙara mun sani akan wannan abun na aiki, saboda idan ba haka ba wani abun ba za ka sani ba. Kar ka sa girman kai du abun da ba ka sani ba kaje a koya ma shine za ka ci nasara a rayuwa. Saboda haka ne ya sa ko da yaushe ko a ofis sun sanni suna ce mun sarkin tambaya. Ni yanzu bana bari kuli, kaina ya kulle, du abun da naga ban san shi ba Zan je na ce me yasa aka yi kaza? Ko kuma me yasa ba a samu kaza ba? Ya aka yi aka samu kaza? To shi ya sa yawanci duk ƴan ofis muna, kaman wajen aikin mu, muna mutunci da su sosai. Suna ga girma na ina ga girmansu. Saboda kowa ina bashi darajarsa. Ba wai kawai na je in same su, ah kai dalla ya aka yi ne? Ya zan a'a. Cikin salama zan je, saboda a gida suna ta ce mun ka girmama duk wanda ka san ya girmeka. Kar ka ƙasƙantar da mutum ko da kuwa ka fi shi. Kada ka samu dama ka wulaƙanta wani, na ce Allah kada ya kawo wannan damar da zan wulaƙanta wani saboda abun duniya. To wannan ne ina hanyoyin kake yi don kare aikinka, kuma ina tabbatar da duk abun da zan yi na yi shi cikin gaskiya. Saboda har ga Allah idan za ka ce za ka yi abu babu gaskiya a ciki to kana cikin wani yanayi. Saboda gaskiya ita ce kat a ayyukan yanzu. A ce babu gaskiya to babu amana. Saboda yanzu a ce ba ruƙon amana babu gaskiya. To duk abun da za ka sa gaskiya kai ma sai ka fi ganin aikin naka ya fi tafiya daidai. Wannan ne ya sa nakan sa gaskiya, sai kuma ina mai da hankali na yi abun da ake so a kan lokaci. Idan aka ce gobe za'a ba da kaza, wannan takardun gobe za'a bayar to zan yi ƙoƙari ko dare ne na tafi da takardun gida domin na tabbatar na yi wannan aikin. Saboda goben da aka yi alkawari na ba da, saboda ina daraja lokaci. Bana so na saɓa lokaci koda da daƙiƙa ɗaya ne. Wannan kowa ya sani agun aikin mu. Again, a haka zalika kuma abun da nake yi don yi, kare, na kare aikina, shine ina da tsafta. Ina tsaftace jikina sosai, saboda duk inda za ka je babu tsafta akwai matsala. Nakan sayi turare na fesa a jikina. Ina tafe ina ƙamshi duk inda zan je. To shi ya sa ko baƙi za ku yi za ka ga ana mararin a je da kai ko tafiya za a yi. Saboda an san duk inda aka je da kai ba za ka ba da kunya ba. Kuma hakan yana taimakawa sosai wajen ancin ma nasarori da yawa a rayuwa. Wannan ne ya sa nake ba ku labarin yanda abubuwan yake. Amma fa bayani ba za su ƙare ba, idan na ce zan yi ta ba ku sai kun gaji da saurara na. Ina so in dakata a nan saboda kar lokacina ya ƙare. Daman minti biyar kuka bani, amma na san kanna cinye muku lokacin bara na tsaya a nan. Amma dai ina yin abubuwa da yawa a kan lokaci, don tabbatar da aikina na kare darajarsa da sauran abubuwa baki ɗaya. Wannan shi ne a taƙaice fatan an fahimta.

Hahaha. Wane irin nama kake, ka fi so? Namomi za ku ce ba nama ba. Idan na ce muku nama ɗaya ai na faɗi kada. Namomi kake so sai na dinga zayyanu muku su. Bari na gyara murya domin na fara muku bayani akan namunnin da nake so. Na san naman, yanzu bara in gama zayyanosu kafin in fara bayanin su. Ina san naman ɗawisu, ina san naman baru ɗan shela, ina son naman agwagwa, ina son naman kaza, ina son naman rago, ina son naman akuya, ina son naman saniya, ina son naman raƙumi. In aka zo a harka da tsuntsaye kuma ina son naman kifi. Ina c-- to dalilin da ya sa na ce ina son naman baru ɗan shela idan ka zo za ka ci shi, daɗinsa ya fi ƙarfin ma a misalta shi saboda daɗin ya kai daɗi. Wannan ne ya sa dole zan maida hankali wajen kiwonta tabaru saboda namansa yana da daɗi sosai wajen ci. Kuma ka zalika in ka ci, za ka tabbatar da an faɗa. Naman tattabaru yana da daɗi sosai. Kada ka sake a baka labari, ka gwada zuwa ka siyo a kasuwa. Duk inda ka je gun kasuwa ka ce kana son naman tattabaru amma ba ka ce naman tattabaru ɗan shela. Abin da ake nufi da ɗan shela irin ƙananan barin nan wanda sun isa a yanka su a ci, su ake nufi da naman ɗan shela. Bayan wannan kuma ina son jan nama na rago saboda yana da laushi idan aka soya shi ko aka dafa. Na san sa sosai saboda idan aka matseransa akwai tsire, akwai bulangu. To idan aka matseransa sai ka je wa ba ka taɓa cin wani nama ba. Akwai naman saniya, ganda ke nan. Bayan fata saniya ganda idan aka dafa ma ita ka sha romon ta, wani abun masu ba Hausawa. Idan aka dafa ma ganda ka samo min muggi, kana dangwala kana ci, kana dangwala kana ci, kana dangwala kana ci sai ka ji yanayin ya canja, ya canja yadda ka san ba a duniyar kake ba. To malam Nashiru a duniya kake daɗi ne ya sa kake abun nan. Sai kuma na ce ina son kifi. Shi dalilin da ya sa nake son kifi abubuwa ne da dama saboda shi attaƙar yassama daɗi ne da ita. Ka samu manyan kifi amma dahuwarsa dahuwa da kalwa da magi da mai. Kar a dafa ma shi da manja, a dafa ma shi da farin mai. Idan an dafa ma shi ya ji magi, ya ji kalwa ko daddawa. A samu kayan kamshi kamar su citta da takanan fari a zuba ma, a samu ƴan tafarnuwa kaɗan a sa. Ka samu waje ka zauna ka ci, ka yi bismillah. To wannan su ne kaɗan daga cikin namunnin da nake so, na fi so. Shine a zayyana in sake zayyana muku su. Akwai naman rago, akwai naman tattabaru wanda nake ce masa ɗan shela. Akwai naman rago, akwai saman saniya, akwai naman ɗawisu. Shi naman ɗawisu ya yi wata laka wahala ne baradda nama ya isa a yanka. Akwai naman saniya da sauransu ne. Wadannan su ne nau'in namunnin da nake so.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Eh, a wajen aikin mu ana cin abinci saboda akwai gun cin abinci. Ana fita a je a siyo ne a wurin da aka keɓance wajen saida abinci. Amma dai gaskiya ni daga gida ake kawo min abinci domin na zauna na ci. Kuma cin abincin yana da muhimmanci sosai a rayuwata. Wanda Hasalima idan na zauna na ci nakan ji daɗi sosai. Saboda abinci na ƙara garkuwar ciki saboda akac du aikin da za ka yi babu abinci ba za ka ji daɗin shi ba. To ka ga ko dole na zauna na ci abinci sosai, na narka na samu ruwa. To ta ina ma za a yi aiki babu abinci? Ai ba zai yiwu ba. Dole a zauna a nemi abinci a ci, a ci, a ci, a sha sai a ci gaba da aiki. Ni gaskiya ba na cin abinci a wani wajen. Na fi cin abinci a kawo min shi daga gida. Ya fi tsabta ba tunanin wani abu. Amma wasu za ka ga sun je sun sayi abinci a bakin titi. Ba tsoron wata cuta ba komai su zauna su sa hannunsu. Mai wucewa yana ganin su ko wa na ganin shi yana cin abinci. Ni gaskiya wannan ba zan iya ba. Na dinga cin abinci a kan hanya ko kuma yane. Wannan ne ya sa dole na canza yanayin cin abinci na na mai da shi. A kawo min shi daga gida na ci domin na tabbatar da komai ya wakana daidai. Cin abinci ni kaɗai yana da muhimmanci sosai saboda ni gaskiya ba ni da gaggawar cin abinci amma ko ina son cin abinci a cikin jama'a. Shi ya sa za ka ga kafin na ci abinci idan an kawo mun ko a gida idan za a kawo abincin, akan haɗa mun ne da yawa. A haɗa mu cikin ba a zubowa nani kaɗai saboda idan an zubo nani kaɗai ba zai ayi, ba zai yiwu a ce za ka ci abinci cikin mutane ba kuma baka ce musu su zo ku ci ba. Wannan ne dalilin da ya sa idan zan ci abinci na kan ce a zubo na mutum huɗu ko da kuwa ni ɗaya ne. Saboda, saboda kowa ya zo ya zauna ya ci yasa albarka. Ka'a zauna a ci ana nishaɗi. Wani lokacin ma sai an oga a shago ya ce, "A fito a yi aiki mana ace oga abinci muke ci fa. Za mu taso kasan aiki oga." batan da za a yi aiki yau babu cin abinci. Ya ce, "Ai ku matsalat cin abincin naku ne." Fira tafiyawa a cikinsa muka ce, "A'a oga. Ai abincin ne imma mu zauna mun ci ba. Akwai matsala dole za mu mai da hankali. Mi ta cin abincin nan ya ce to wani irin cin abinci ne. Kun fo daƙiƙa ashirin kun ƙi daƙiƙa hamsittin kuna fama da cin wannan abinci." Mun ka ce, "Oga to ai da umarnin ka muke cin wannan abinci." Ya ce, "Wanne umarni? Na bi umarni da gudu muka yi dariya muke tashi." Amma dai gaskiya wasu za ka ga za su fita ne bakin titi su siya. Masu siyan gurasa, masu siyan ƙosai, masu siyan shinkafa, masu siyan dambu, masu siyan tuwo, masu siyan alala, masu siyan shinkafa da wake ko tsoro ma ba sa ji. Masu zuwa su siyo faten wake wasu kuma faten dankali ko tsoron ma wai ko su haɗu da wata cuta ba sa yi. Wannan ne dalilin da ya sa ni gaskiya ba na iya cin abinci a waje. Ina ƙeɓance wa ne da ni da mutane mu ci abinci a wurin aiki agu na daban ba cikin jama'a ba. Za mu ware gefe sai mu je mu zauna mu ci wannan abinci tare da fatan kowa ya san muna ci. In mun yi wa mutane su zo mu ci wanda ya zo ya ci shi ke nan. Wanda bai ci ba kuma sai mu mar salam salam. Wannan shi ne ya taƙaitce na kake cin abinci a wurin aiki. Na fatan amsa ta ta wada ce ku.

Menene kayan ciye-ciye da kake so? Kayan ciye-ciye da na fi so agwaluma, goba, ayaba, rake, tuwo, kifi, dambun kifi, alewa, biskit, soyayyiyar kaza, gasasshiyar fara, gova, mangwaro da dai sauransu. Waɗannan su ne kayan ciye-ciye da na fi so kuma nake son aiki tare da su kuma ina jin daɗi sosai idan na same su. Nakan yi farin ciki sosai idan na gan an kawo mini irin waɗannan abubuwa sune.

Yaya sa hannu naku yake? Sa hannu namu kamar yabon magana wajen tambayar ma gaskiya. Ya sa hannu naku yake? To tambaye cema dai gaskiya bata zo yanda ya kamata ba, ban fahimce ta ba.

A sosai ma ina bin ƙa'idoji wajen aiki saboda haka ya kan taimaka mun wajen yin ayyukana yadda ya kamata. Amma aka ce aiki ba ƙa'ida, ay baza ka ji daɗin shi ba ko kaɗan. Aiki da ƙa'ida ya fi sauƙin yi gaskiya. Kuma a ko da yaushe ina so na yi aiki da ƙa'ida. Hakan zai taimaka sosai.

Kana tafiya kasuwanci? Eh to ina tafiya kasuwanci. Kullum ma ina fita kasuwanci saboda in ka ce za ka zauna a waje ɗaya ai ba zai yiwu ba. Dole ka motsa ka tafi can ka yi can ka ta yawo kar ka zauna waje ɗaya ɗan lami. Idan aka ce da abu daya za ka dogara ai ba za ka iya abun nan ba. Dole ka mai da hankali ka yi abin da ya kamata. Ka fita kasuwanci ka nema, ka nema sosai saboda in ba ka tashi ka nema ba a rayuwa nan babu wanda zai ba ka. Amma idan ka tashi ka nema za ka samu kuma za ka yi alfahari da shi a ko da yaushe. Wannan ne dalilin da ya sa dole zan tashi na fita na yi tafiya, na yi kasuwanci, na samu riba kuma na dawo. Na jin daɗin hakan sosai wanda shi yake taimaka mun na gan nacin ma burakana da dama a cikin wannan rayuwa. Wannan kuma ba kowa ne ya kan iya yin irin abubuwan da muke ba.

Toh, kana jure wa barkono me yaji? Ai, ni yajin ma kansa ba san sa nake ba, kuma gaskiya ba zan so jure masa ba, saboda, ba zai mun abun da nake so ba. Saboda haka, bana son barkono me yaji, amma mutane da yawa za ka ga suna son barkono me yaji saboda biyan buƙatunsu. Ni kuma abun da gaskiya bana so barkono me yaji. Bana ma cin abinci sosai me, idan da yaji a abincinka, gaskiya ba zan iya ci Zan ci amma wai ba kamar yadda nake so ba. Na taɓa tafiya wani lokaci inajin yunwa, aka kawo mun abinci, aka kawo mun abinci. Aka kawo mun abinci, na zauna zan ci, sai da na fara ci, naga ashe wai da yaji, Ni kuma gaskiya bana son abinci me yaji. Wannan ne dalilin yasa duk abincin ya fita a raina. Amma ko abokanaina da ike su sun saba, zama ai suka yi suka yi ta cin abincinsu. Ko wani fargaba babu, ni ko da ban saba ci ba, taɓ, komawa gefe nayi ina kallon su suna ta nishaɗinsu. Ni ko me zance musu, ku gama ci mu tafi. A lokacin ko matar gidan ta ce "ah toh tin da kai baka ci, bara na dafa ma taliya a gurguje". Ta dafa mun taliya ta kawo mun yaji daban, amma shi yajin ba me faɗa ba ne, barkono me yaji. Ta daka mun barkono me ya, amma ba me yaji ba. Na zauna na ci abinci, ta kawo mana ruwa mukayi ta fira, sosai da ita, kuma tayi farin ciki sosai wannan ziyarar da muka mata. Hasali mani yanzu duk inda zan je, bana yawan son cin abinci me yaji ma. Na fi so na ci marar yajin sosai. Inda hakan zai taimaka wajen na ga na gudanar da al'amurka na, al'amurana na yau da kullum. Barkono me yaji yana da illa ne sosai ga lafiyar ɗan adam. Shi yasa ba ko da yaushe ake son ci ba. Suma masu cin ana basu shawara da su daina ci sosai saboda yana kawowa ciwon ƙirji, yana kawowa cutar yunwa, to ko iya wannan haka aka tsaya Illa illa ne ga lafiyar ɗan Adam, mu kuma abun da ba ma so kenan. Ace yau wani ya samu illa saboda kai, a'a, ba za mu jure hakan ba gaskiya. Wannan ba abu ne wanda ya kamata a yi ba. Gaskiya dai bana son barkono, bana iya jurewa saboda ina fita a hayyaci na ne kamar na shiɗe, cin barkono me yaji. Wannan shi ne a taƙaice.

A kullum ina fita kasuwa kamar yadda na saba. Nakan fita idan na tashi da safe, nakan tashi na yi sallah. Idan na yi sallah, na je na samu na dafa ruwan zafi. Idan na dafa ruwan zafi, na samu na je na yi wanka idan ya dahu kenan. Na zo na fita shago, na nemo kayan shayi da zan sha saboda gaskiya bana siyan abinci a waje. Idan na siyo kayan shayi da zan sha, idan kuma an gama a gida, zan zauna na karɓa na sha. Na yi wankana. Bayan na gama wanka, sai na tashi na share gida. Bayan na gama sharar gida, na yi goge-goge ko'ina. Na samu abun hawa na, shi ma na wanke shi, na goge shi ya bushe. Bayan ya bushe, na hau wani lokacin na tafi shago. Shi ma shagon idan na je na share shi, na goge shi, ayyukan da suka kwana a duba a ga wanne za'a fara. Ma'aikatan shagon su ma idan sun zo su duba su ga wanne za'a fara. A haka dai muke yawan bin komai cikin ƙa'ida ba tare da an samu matsala ba. Kuma ba waifa alfahari ba. Ba ma fatan a samu matsala game da kwastomomin mu saboda muna fitowa ne akan lokaci ko muna tashi akan lokaci. Ina fita ne zuwa kasuwa da safe kuma ina dawowa da daddare. Kuma ina kullum ina kula da lokaci saboda ni gaskiya bana son ɓata lokaci. Saboda ɓata lokaci wata ma'ala ne a gare ni. Wannan ne dalilin da ya sa dole zan mai da hankali akan lokaci. Lokaci na da muhimmanci sosai gare ni wanda idan ba ka kula da lokaci, abun ba zai ma kyau yanda ka ke so ba. Lokaci ina fita ne daga safe zuwa dare kuma ina kan iya dawowa wani lokacin da yamma idan na gama abubuwan da nake. Ba ni dai da takamaimai wai ga lokacin da zan dawo kuma ba nibtakamaime amma dai gaskiya da yawanci da safe nake fita shago. To, dawowa kuma ba takamaimen lokaci saboda ban san me zan gama ba a wannan lokacin. Idan na gama da wuri, zan kamo hanya na dawo. Idan ban gama ba kuma, zan mai da hankali na tabbatar na gama na samu ma'aikatan shagon naɗan zuzziga su dai asamu a gama ayyukan nan domin mu samu mu tafi gida. Kungade kaza da kaza irin ana musu dai ana zuga su sai kaga kowa ya mai da hankali ya gama cikin nishaɗi.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? A gaskiya ma tambayar ma ban gane ta ba. Saboda wata Hausar bata karantuwa yanda ya kamata ban gane wannan tambayar ba. Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama?

Ina duba sakon nin aiki a duk lokacin da na tabbatar an turo, zan tsaya na duba, na yi abin da ya kamata, so na samu na tabbatar da na yi daidai saboda na san na tura maida musu abin da ake tambaya na wannan lokaci shine.

Eh kana ka fi son kayan zaƙi ko gishiri? To, a magana dai ta zahiri na fi son duka biyun ma gwanayena ne. Ina son kayan zaki kuma ina son kayan gishiri. Saboda idan kayi la'akari, kowanne na da muhimmanci sosai a rayuwa. Idan ka ɗauko kayan gishiri yana da muhimmanci, haka shima kayan zaƙi yana da muhimmanci. Bara mu fara da kayan zaƙi. Kayan zaƙi sun haɗa da nau'in lemu, ayaba, gwanda, kankana, tufa, goba da dai sauransu. Su kuma kayan gishiri sun haɗa bunkasan bature, manɗo, doya da kwai, dambu, ƙosai, wainar fulawa, jalof ɗin shinkafa, jalof ɗin wake, faten wake, taliya, tudu, shawarma, pizza, meat pie, burger duk wannan kayan gishiri ne. To gaskiya ina sonsu saboda idan zan ci ina jin daɗi sosai idan ina ci kuma hakan yana bani nishaɗi wajen cin su. Ba wai kuma ni kaɗai ba ko da abokanai in zamu ci nakan saya da yawa kamar kayan zaki kuma alawowi nakan saya na ajiye su a ɗakina domin na tabbatar da an samu daidaito a ciki. Saboda yara sukan shigo wa saboda sun san ina da kayan zaki ma a ɗakin. Yawanci za ka ga ma yara suna shigo wa cikin ɗakin. Haka kawai za ka ga yaro "Salam alaykum baba akwai kayan alawa?" In ce a ni da nake da kayan zaki wacce alawa ga ta? Wani lokacin kuma in ba alawa akwai lemu na haka da nake siya nake sawa a firiji to zan ɗauko na basu ko biskit haka. Ka san yara da alawa yawan da ƙasan ƙuda da alawa to haka suke. In ka zo kan kayan gishiri kuwa su ma suna taka muhimmiyar rawa a wajena. To ni dai gaskiya a duka guda biyun da kuka faɗa. Banida Takamai man wanda zan ce muku ba na sonsa saboda kowanne yana da amfani kuma ina jin daɗin amfani da shi. Face daga kayan gishirin, kayan mandan, kayan sugan tun da yanzu in kuka ɗauko yanzu kayan kayan gishiri ka ga akwai ta jalof ɗin shinkafa kayan gishiri ne, jalof ɗin taliya kayan gishiri ne, shawarma kayan gishiri ne, meat pie kayan gishiri ne, ƙosai kayan gishiri ne, ɓan talaka kayan gishiri ne, ɗan sululuf kayan gishiri ne, uhn wainar fulawa kayan gishiri ne, faten wake kayan gishiri ne, doya da kwai kayan gishiri ne, ƙwan kansa kayan gishiri ne. Uhn to in ka duba rayuwar ma yanzu in ka ɗauko kuma kayan zaki lemo na zaki, lemo na kamfani daban Fanta, Luxera, Zumo Zauna juice gasan nan dai da dama in ka zo kan su tufa, ka zo kan goba, ka zo kan mangwaro, ka zo kan ayaba, ka zo kan gwanda, ka zo kan inibi, ka zo kan kankana duk wa'annan su kuma daɗinsu suna ƙara lafiya ne ga lafiyar ɗan adam ba kamar kayan gishiri ba da zaka ji an ce ka daina cinwane abu, ka daina cin kaza, ka daina cin kaza. Shi kuwa wannan za ka ga ka ci wannan, ka ci wannan ba abun da zai same ka saboda kayan itatuwa ne kuma kayan zaki ne.

Akwai launukan jaka na kuɗi da yawa. Wasu zakaga suna amfani da babbar jaka. Za ka gan ta mata suna saƙa ta launin jakar ku ta kuɗi. Launinta baƙi ne. Za ka gan ta da daɗaɗɗen ja da baƙi. Shi ya sa mutane suke Akwai ta nima lokacin da na je bautar ƙasa na samo ta a gun wani abokina da ƙyar ma ya siyar mun ita nera dubu goma sha biyar. Jakar ta yi kyau. Shi ya sa mutane suke sha'awar jakar duk inda aka gani da ita. Haba! Bro, Boss! Ko ka san sunayen mutane in ba a san ka ba anyi talakana. A, ba ba. Nan muna zaune kwanaki ma haka a gun muna tare muna atasaye sai ga wani. A, ba ba, in ce lafiya. Yane, da ka san ya sanni fa muke gaisawa da shi. Ana yin magana yau da kullum. Kaza da kaza da kaza yana ta bani labari. Ai gida wa ya mutu, wayar yana ta sai dai gama. A baba, in ce mar ya a kayi maza. Ya jakar nan kuwa nawa ka fanso ta? In ce a, wannan ba tsada daga dubu talatin da biyar ce. Kai! Albashin nawa zan ba ka ka bani ita in ce a tuni ma ba sayarma da ita zan yi ba. Mu ka yi raha de. To, wani abun mamaki to koda na zo gida sai rushe yake ƙoƙarin rushewa ɗan jiji'a. Ai rushe yake ƙoƙarin juya ɗan riji'a. Akwai sis ƙanwata muna zaune ta mana shigowa. Kai! Wannan jakar sa ku, eh, jakar ta ku, jakar nan ta haka ta kuɗi. Ai ta min kyau da Allah ni da nake sana'a. Ka bani man da Allah ga ta launin ta ya yi kyau. Na ce, a, launin ko dole zai yi kyau mana. Ba ki gan ta baƙi ne da daɗaɗɗen fari ga kuma mari, mariƙar jakar ya yi kyau. Ga ta ba wani girma ne da ita ba amma kuma da fata aka yi ta. Ta sauko sosai. Naka ajiye duk wani takardu na irin kuɗi da, eh, katin shaida na, na zaɓe da abubuwa. Ko da yake, shi ma haka ya ce mun yayar shi ce da ta je karatu wani ƙasa ta kawo masa. Sai ya ce mun guda biyu ce shi ne ya siyar mun da ɗaya ya ce. Wallahi yawanci in ce na ce mar'atu. Ga alama ma nima ga shidda in naje za a ce mun ai ina ka samu wannan? Ai ina ka samu wannan? Wannan ya tambaya, wannan ya tambaya. Haka dai muke tafama. Amma dai gaskiya mutane suna son jakar sosai saboda launin ya yi kyau. Shi ka san abu a ce an samu launi mai kyau. Dole zai shiga idon jama'a. To abu a ce da yanzu launin ta ne bai yi kyau ba. Ba wanda zai kula ni. Balantanama har yazo ya fara tambaya ta nawa na siya, a ina na siya wa ya ba ni dan Allah yaushe zan koma na siyo wani ya ce aha, Yaushe za mu yi kakara da tawar na ba ka na ma ciko. Ko wane da irin da maganganun da yake faɗa. To ka ga launi ne na jakar ya musu kyau. Da yadda launin yake da yadda aka ƙera ta jakar ta yi kyau. Ga ta daga gajin ƙarama amma tana ɗaukan abubuwa, kuɗaɗe da katin shaida na aikin zaɓe, katin zama ɗan ƙasa da katin makaranta. Da sauran abubuwa da ba a tsaya ba, a karasa ba. Ɓangare guda kuma na cikin jakar in ka buɗe ta akwai shaida fari da ruwan ƙasa. Ita kuma cikin anan ɓangaren shi ne nake ajiye kuɗina domin al'amurana na yau da kullum. Passapai nake yawo ba jakar nan ba saboda duk inda naje tana taimaka mun wajen biyan kuɗin masu haya su kai ni zuwa shago. Wannan ne dalilin da ya sa duk inda naje ina tare da wannan jaka mai launin baƙi da fari. To, a takaice dai jaka ta launin baƙi ne da fari a jikinta. Fatan dai kun fahimta kuma kun gane jaka mai launin baƙi kuma kuka same ta za ta muku kyau.

Eh, ina jin kukan zakara sosai ma, saboda yawanci indai za ka tashi da daddare, za ka ji shine farkon ƙiran sallar, a salatu za ka ji zakara ne zai yi cara, ƙuƙuru-ƙuru, ƙuƙuru-ƙuru, ƙuƙuru-ƙuru. Yayita cara inda ka san an sa shi. Kuma hakan yana taimaka mana wajen tashi da wuri muma. Muyi abin da ya kamata, inda ka san shine na'urar tadamu a bacci. Za ka ji yana ƙuƙuru-ƙuru. A gaskiya dai ina jin ƙukan zakara sosai da safe. Ina tashi wani lokacin shi zai tashe ni, wani lokacin kuwa baya tashi na. Ya danganta dai da wahalar da na sha a wajen aiki. Na sha gajiya. Idan ban yi nauyin bacci ba, zakara zai tashe ni. Wannan shi, Alhamdulillah, wannan shi ne a taƙaice.

Malamai da dama ina son su saboda akwai Malam Abubakar, Malam Khalil, Malam Shaibu, Malam Tanimu, Malama Zainab, Malama Amina, Malama Kabiru, Malama Khalifa, Malam Abubakar, Malam Sani, Malam Kabiru, Malam Tafida, Malam Idi, Malam Safiyanu, Malam Abubakar, Malam Yahaya, Malam Abba, Malam Hassan, Malam Malikawa, Malam Hussaini, Malama Aisha, Malama Khadija, Malama Fatima, Malama Maimuna, Malama Hajiya Binta, Malama Talatu, Malama Ida, Malama Alhaji, Malama Kabiru, Malama Malam Kabiru, Malam Hassan, Malam Abubakar, Malam Tafida. Sai Aunty Larai duk waen nan malamai in na Wani malami ka fi so? Ina son su saboda suna taka muhimmiyar rawa a gare ni.

Wayarka na cika a jiya. Wani lokacin tambayar ta kuce, ba na gane ta. Wayarka na cika a jiya. Wayarka na cika a jiya. Ta gaskiya ban gane tambayar bama, ballantana na ba ku amsa. Wayarka na cika a jiya. Wayarka na cika a jiya. Ban fahimta wa gaskiya, saboda wani lokacin Hausan ta kan mana tsauri, ba ma fahimtar ta yanda ya kamata. Amma dai wayarka na cikin ajiya kuke so ko kuma wayarka kana iya ajiye abu a ciki? To wannan dai Hausan gaskiya ban gane ta ba. Sai kun mana uzuri a wannan fannin gaskiya. Saboda Hausar diddere a cikinta muka tashi a ciki aka haife mu, amma tambayar ta ku bata zo yanda za a iya amsa ta ba.

Ina kana kallon taurari da daddare sosai. Domin kallon taurari yana sa ni nishaɗi. Musamman daga ƙarfe takwas na dare sannan sun fito, za ka fito ka ga sama tayi fes fes sun fito sun haska gari. Za ka fito ne kana dubawa tamkar an kunna wasu fitilu daga sama. Nan kuwa ba fitilu bane, taurari ne suka haska. Yawanci mukan zauna ne a cikin hasken farin wata ko taurari. Muyi ta fira muna nishaɗi. Sosai ina kallon taurari da daddare. Saboda hakan wani kaman kana kallon taurari da daddare? Eh ina kallon taurari. Saboda me? Ina da amsar. Dalilin da ya sa nake kallon taurari za ka ga suna sa mutane nishaɗi. Za ka gansu reras a sama. Eh wa jera su akayi? Nan kau ba jera su akayi ba daga Allah ne. Eh ka san wanda yai wannan abun ya fi ƙarfin komai. Mukan zauna ne tare da abokanai muna kallon taurari a sama. Muna nishaɗi kuma hakan yana mana daɗi. Mu kalle su sosai mu zauna mu yi ta fira. Wasu ma za ka ga suna misali yara zasu zo suna ta wasa suna tsere a cikin hasken nan. Saboda haske ne tar inda ka san wasu fitilu aka kunna. Nan kau ba fitilu bane haske ne na taurari da farin wata. Taurari suna ɗebe kewa musamman ma idan kana tare da masoyiyar ka. Za ka na nuna masu su in kana so ka tabbatar ka nuna ka ɗaga ka ce kalli kanki sama. Kin ga waccen gatacen a sama? Eh na ganta. Ɗan lissafan ko kuma kawai in ta rasa abin yi. Ce lissafin mun guda ɗari daga hannun daman ki zuwa hannun hagu. Ta ce haba ta ya masoyi za ka ce na ƙirgo. Ta ya zasu ƙirgu. Na ce a'a to ai ba haka bane kin son dai kallon taurari yana da daɗi. To muna so muma muci gaba da kalla. Ta ce a'a. Na sani kallon taurari yana sa mu nishaɗi. Kuma kallon su ne da daddare sosai. Misalin ƙarfe takwas na dare zuwa ƙarfe goma za ka gansu sun fito sun yi tas haske ya cika gari. Hakan yana taimakawa ne sosai. Wanda idan ka duba ka ga taurarin nan sun fito sun yi kal gari ya haska. Kuma hakan yana taimakawa sosai. Wanda idan ba su haskawa ba za ka gansu ba. Hasken taurari na da muhimmanci sosai da sosai. Kuma yana so ka fito kana ganewa idon ka. Ba wai ka zo a baka labari ba, ace a a kana kallon taurari? A a ni bana kalla. To a fara ba wanda baya kalla shawara, ya zo ya kalla domin ya jiyo wa idon abun idon shi abunda ake ji. Ba wai kawai ka zo ka wuce ba tare da kana kallon su. Ai ko ba ka so ba sai ka kalla saboda in dai za ka fito sai ka gansu. Kuma duk inda kake a faɗin duniya akwai taurari. Wannan abu sai Ubangiji. Hakan ne yake so na tabbatar muku da cewa ina kallon taurari sosai da sosai. Kuma ba zan daina kalla ba saboda ina farin ciki idan na kalle su. Kallon taurari yana da muhimmanci sosai a cikin rayuwar mu ta yau da kullum. Wanda idan mun kalla za muji daɗi kuma hakan zai sa mu nishaɗi sosai da sosai. Wannan shine a taƙaice, maganar ƙarshe. Ita ce, kana kallon taurari da daddare? Eh amsa ita ce. Eh na sake ce muku eh tabbas ina kallon taurari.

Launukan fari ne da baƙi. Wane launi idanunku suke? Launin idanu fari ne da baƙi. Wasu za ka gansu da yellon launin ido, to wannan su yawanci marasa lafiya ne. Akwai kuma wanda za ka gansu launin idonsu fari ne tar shima marasa lafiya ne. Ni dai launin ido na baƙi ne da fari. Wannan shi ne launin ido na baƙi ne da fari. Wane launin idanunku suke? Baƙi da fari. Na sake tusawa launin idanu na baƙi da fari. Launin idanu na baƙi da fari. Na sake maimaita wa wannan shi ne.

Ina shirya ayyukan ne du a yadda suka zo mun saboda ba na so na yi misin abubuwa da dama. Dole zan mai da hankali na yi abun da ya kamata. Wannan shine kuma ina jin daɗi wajen shirya ayyuka na daban daban.

Ya kake magana da abokanen ciniki? Abokanan ciniki dole za a yi magana da su ta hanyar da ya dace. Saboda duk wanda ya zo ma ciniki wajenka, ƙaruwa ya kawo ma ba abokin gaba ba ne. Dole za'a mai da hankali, a masu magana cikin lumana tare da kawo musu ruwa. Ba su wajen zama, a kunna musu fanka, su shaƙa sai a fara tambaye su, "Yallabe, me kake so? Me za'a ma?" Cikin natsuwa, shima da kwanciyar hankali zai baka amsa. "ina so a kawo mun abu kaza da kaza." "to yallabe, yanzu ba ni daƙiƙa biyar za a je a kawo ma." Cikin annashuwa da farin ciki za mu je mu kawo masa, mu yaji daɗin mu'amala da mu. Ya kake magana da abokananciniki? Abo kona da ya danganta kuma da waye. Amma dai duk wanda ya zo ma da abun ƙaruwa dole za ka girmama shi. Dole za mu girmama su saboda, ah, ƙaruwa suka kawo. To duk wanda zai kawo ma ƙaruwa dole ka mai da hankali, ka yi abun da ya dace. Amma dai muna magana da su cikin natsuwa da farin ciki. Za su kawo mana kaya, wasu za su kawo kaya ɗan kawo musu, wasu atampa, wasu material, wasu lace, wasu ashobi, wasu atampa, wasu lace. To suna so za ka ji wani ya ce, "ina son sa nan da sati biyu." To za mu duba mu ga ayyukan da muke da shi a sati biyun nan zai samu. Idan akwai za mu ce, "to yallabe, za a samu aikin ka." To shi ke nan. Za a yi cinikin kuɗi ya bada rabin kuɗi ko ya bada duka. Saboda ba za mu fara aiki ba tare da ya bada wani abu ba. Saboda yanzu mutane za ka iya musu aiki, su karɓa kuma kuɗin su hana ka kuɗin ka kai kayan su, su hana ka kuɗin. To shi ya sa muka sako wannan dokar. Duk wanda ya zo za'a mar aiki, dole sai ya bada kuɗinsa, rabi ko duka. Saboda in ba haka muka fara musu ba, ba su mai da hankali ba. Amma dai gaskiya muna tareyar baƙo yadda ya kamata. Kuma ma shi ma yana jin daɗi sosai. Hassali ma duk baƙon da ya zo baya jin daɗi idan zai tafi saboda muna tare yasa ta yanda ya kamata tun daga lokacin da ya zo shago. Muka gaisa za mu ce, "Yallabe ga gun zama." Bayan an bashi wun zama za'a kawo masa ruwa ya sha. A samo masa lemu na zaƙi ya sha. Bayan ya sha za mu ce, "Yallabe, dame kake tafe." Cikin annashuwa da farin ciki zai ce, "na kawo muku ɗinkin ƴaƴana ne" ko kuwa "na kawo muku ɗinkin matana ne” ko kuwa "na kawo muku ɗinkin ƙannena" ko kuma "na kawo muku ɗinkin mamana” ko kuma "na kawo muku ɗinkin budurwata." Ya za a yi? Ce, "Yallabe, wanne ne a ciki? Atampa ce ko lace ko material ko shadda?" Sai ya ce, "A'a, lace ne da atampa." Mu ce, "to su nawane?" Ya ce misali, "Yara ne guda huɗu da babarsu guda ɗaya." Na ce, "to ba damuwa. Za'a ma. Yaushe kake buƙa" Yaushe sai ya ce mana, "to yaushe nake so yaushe zaku gama." Ce, "Yallabe mu aikinmu in dai da kuɗi lokaci ai baya jira." Makanyi komai akan lokaci. "to ba damuwa yallabe, za mu baka." Zai ce, "to a ba damuwa." Ai ni kun san ba wasa. Shi ya sa muka fi so maza su kawo mana aiki ba mata ba. Saboda maza sun fi fahimta sosai. Su kuma mata in kana girmama su sai suga kaman son su kakeyi. Musamman 'yan mata idan sun kawo mu kuma ba wannan bane girmamawa ce. Domin duk wanda ya kawo ma kasuwanci ya so ka da ƙaruwa ne. To su kuma basa fahimtar hakan sai su zatta wai soyayya ce. Mu kuma ba soyayya ba ce kawai. So muke mu girmama abokanen cinikinmu saboda su tabbatar muna ƙaunarsu kuma sai da su za muyi duk abin da muke yi. Wannan shine yanda muke yi da abokanan ciniki. Na gode.

Ka fi son tufafin auduga ko sai na siliki? Gaskiya ina son tufafin auduga saboda ina jin daɗin amfani da shi. Tufafin auduga na da mahimmanci sosai, hakan yasa ko da yaushe nakan yi amfani da tufafin auduga. Wannan shine nagode.

Wane launi tawada kake amfani da shi? Launin tawada da nake amfani da shi akwai kore, akwai baƙi, akwai ja kuma kowanne ya danganta da a ina za a sa shi. Hakan yana taimaka mana wajen tafiyar da al'amurakan mu na yau da kullum kuma muna jin daɗi wajen tabbatarwa da mun yi abin da ya dace wajen amfani da shi. Amma launin tawada muna amfani da mi kyau domin muga ingancinsa ya tafi yadda muke so. Amma yawanci na fi amfani da launin baƙi ko kore. Na fi yawanci amfani da su. Sai ja ba sosai ake amfani da shi ba sai ta kama dole ko wajen wani saƙo mai mahimmanci da kake so za ka tura, to shine za ka yi amfani da wannan.

Wane 'ya'yan itace ka fi so? Tufa, apple, pineapple, kankana, inibi, cashew, goruba, mangwaro, guava, goba, ayaba, lemon zaƙi, lemon tsami, magarya, kuka. Gasunan ne da sauran su.

Kana tun tauna wa goro lallai ko kana eh to tauna goro ina cin goro. Amma yawanci masu cin goro manya ne, ka misali kaman tsofaffi masu shekara hamsin zuwa sama. Akwai namijin goro shi kuma manya sun fi ci saboda yana ɗan hana bacci. Amma dai ni ba na cin goro sosai, sai dai haka kawai idan mun je biki an bani idan gani idan na ga zan ci amma ban sa shi a ɗabi'a ta wai dole sai na ci ba. Amma manya da suka zama ya sabe musu jiki sai sun ci su kan saye shi a duk in da suka gan shi. Ni ko yawanci ban taɓa siyan goro da kuɗi na ba sai dai idan an bani na karɓa. Wannan shi ne ataƙaice ina tauna goro amma ba ko da yaushe ba.

Yaushe kake fara aiki kullum? Na fara aiki kullum daga karfe takwas tara kai. Na safe idan nayi wanka, na fita karfe tara zuwa tara da rabi ko zuwa tara da ashirin, nasan na isa gun aiki sai na fara.